Kana sanya tabarau? Lallai kuwa. Lallai ina sanya tabarau. Wato tabarau, yana ɗaya daga cikin, ah, wato abubuwa da ke taimakawa, ah, wurin kariyan, ah, wato idanuwa, ƙwallon ido. Sabida musamman anan ɓangaren yankin da nake ciki na jahar, ah, na jahar Sokoto ina sa tabarau. Aƙalla ina da tabarau sun kai kusan guda uku. Eh, guda uku. Waɗannan tabarau akwai wanda nake sawa da safe. Ah, mafi yawa in zan je wurin aiki da safe nake sa shi. Dan na sa, ah, zan sa shi domin na kare ƙwallon idanuwa na daga ƙura ko kuma shigan, ah, fadawan, ah, ƙasa. Sabida yankin da nake ciki, ah, muna da wato yanayi wanda musamman lokacin iska ko kuma sanyi. Lokacin iska da sanyi. So ana samun tashin ƙura da sauransu. So amma idan na saka tabarau, na sanya tabarau. Fuskana yaken rage mun wannan yawan kasa ko kuma iska dake taba kwallon idanuwa na suna yin ruwa, suna yin ruwa. Sa'an nan kuma bayan na dawo daga wurin aiki, mafi yawanci idan na dawo daga wurin aiki da ma tabarau kala uku ne nache nake da. Ina da guda wanda, ah, mai duhu ne. Ina da guda mai duhu, tabarau guda mai duhu. Sannan kuma ina da tabarau guda wanda shi kuma mai haske ne. Ma'ana gilashinsa yana da haske, fari ne kenan. Sai kuma guda shi ma baki. To amma mafi yawa gaskiya shi wannan baƙin na fi sa shi ne da safe. Na fi sa shi da safe. Shi kuma wannan mai haske na fi sanya shi ne da dare. Na fi sanya shi da dare. Kuma gaskiya ina jin daɗin waɗannan tabarau din. Don ni har na saba ma duk inɗa zan na ko duk inɗa zan tafi da tabarau dina a aljihu na ko kuma a fuska na.

Ah, kana koyon wata yare? Eh to lallai, akwai yaren da nake koyo kaman, ah, kaman yaren Turanci haka. Uhm, sai kuma yarena, eh to shi yare na Yarbanci gaskiya ba koyon shi na yi ba. Yare ne wanda, yare ne wanda na macen tun ina ƙarami na tashi kuma na iya, na iya dukda a makarantar shi ma, ah, mun ta koyon shi tun muna ƙanana. To na riga na iya wannan yare tun ina ƙarami. To wannan dai ba koyo nake ba yanzu. Amma a koyo shi dai a koyo, ah, kullum shi koyon abu mutum baya dainawa. Kullum zai dinga ganin akwai abubuwa sabbi da zai dinga gani ko zai dinga ji. Mutane na faɗa na yare wanda watakila mutum bai taɓa ji ba. To kuma za ka so kuma ka iya irin wa'innan abubuwan. Ya zamto akoyaushe kana ganin sabon abubuwa wanda ba ka sani ba ka koya kuma ka iya. To saboda haka ni yaren da ma nake koyo yanzu, wannan dai nake koyo gadangadan babu kaman, ah, Turanci. Sabida Turanci yare ne wanda ba ma namu ba nan kusa. Ah, a makaranta ake yawan, ake yawan yin sa, ake yawan ake koyon sa. Kuma na gode ma Allah, ah, a makaranta nake ina koyar da ɗalibai karatu na Turanci. To ina koyar da su, ta yadda nake koyar da su haka nan nima nake koyo. Ina koyarwa ina ƙara koyon wannan yare. So yaren Turanci kaɗai ne gaskiya nake, nake koyo, nake koyo, yaren Turanci. Sai kuma Hausa, shi kuma Hausa shi wannan shi yarena ne. Yarena kenan na asali. Ko shi ma ɗin dai ba a rasa, ah, wasu kalamai da dai wasu karin maganganu haka. Waɗanda har yanzu dai ina koyan su. Eh ina koyan waɗannan, ah, karin magana na Hausa. To bayan dai wa'inga bayanai, na wa'innan na Hausa da Yarbanci, ah, gaskiya babu yaren nake koyo kaman yaren Turanci yanzu dai haka. Shi ne yaren da nake koyo.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To, wannan tambayan kayan aiki to indai a wurin aikina ne. Babu wani kayan aiki da muke amfani da su kamar, ah, kamar allo, ah, biro ma'ana alƙalami irin na rubutu sai, ah, littattafai na ɗalibai ko kuma in ce yara, littattafai. Ah, sai kuma, ah, bayan biro na rubutu akwai kuma alƙalami wanda ake amfani da shi akan allo a saman allo akwai alƙalami wanda ake amfani da shi a saman allo. To su ne abubuwan de kan gaskiya da muke aiki da su a wurin aikina ma'ana makaranta ke nan. Su ne.

Lallai ka iya tambaya me kake yi da raguwar abinci? Kaf lallai to. Uhm, ragowa abinci, idan na zo na cim ma abinci wani inda an ci abinci an rage ko indai yana da yawa abun bai lalace ba, ina iya cin ragowa. Ina iya cin ragowa wani. Ko kuma misali in wanda ni nai ne, ni kaɗai ko kuma aka yi a gida misali wanda ya rage dole ana dumamawa idan da daddare ne aka yi ya rage har zuwa safiya dole ɗumama shi za a yi da safiya an ɗumama kuma a zuba manna ci. Idan kuma da rana ne abinci ya rage shima ana iya ɗumamawa a sake ci ko da ran-- da yamma ko kuma da dare. Ko kuma idan mutum ya ga ya ƙoshi bai iya ci, bai iya sake cin irin wannan abinci. Mu nan inda muke Arewa muna da yara da ake ce ma almajirai so muna iya kiransu mu ba su, mu bawa wa'innan yara almajirai. Kuma duk wani wanda ya faɗo a cikin gidanka almajiri ko kuma yaro ƙarami kana iya ba shi domin ya ci. So idan abinci ya rage gaskiya ba a zubar da shi. Ana ƙara azawa ne gaba indomin a ci ko kuma a samu yaro ko kuma yara a ba su domin su cinye wannan abinci.

Yaushe kake kwana kullum? Kab lallai tau. Kusan kullun ya danganta da irin lokacin da nake kwana. Misali kaman in Allah ya sa in na dawo daga wurin aiki da wuri, in na dawo daga wurin aiki da wuri, ah, ina iya kwana da rana. Don kwana haka dai na gajiya ina yin shi. Kwana sabida gajiya wanda idan na kwanta kazuwa ƙarfe huɗu ko kuma kamen ƙarfe huɗu, inyi sallah ina iya tashi domin na fita. To kuma sannan bayan wannan kwana na rana sai kuma na dare. Shi kuma na dare ina yin sane wuraren wani lokacin ƙarfe goma na kwanta. In na je, in na je na fita wurin aiki na gaji kenan. Musamman in ban ma samu yin kwana da rana ba to ina iya dawowa gida da wuri in kwanta tun ƙarfe goma. Wani lokacin kuma in dai kuma ban jin irin wannan gajiya ina iya kwantawa ƙarfe goma sha ɗaya. Wani lokacin har sha biyu ma ina iya kai wa sannan nake kwantawa. Amma mafi yawan lokutta gaskiya, um, in dai ba gajiya nayi daga wurin aiki ba, gaskiya ina daɗewa a waje ina kai ƙarfe goma shaɗaya, sha ɗaya da rabi har zuwa sha biyu sa'an nan na kwanta. So ka ga, ah, a kullum aka ce yaushe nake kwana a kullum. To ka ga ina kwana yaushe hala ina yi da rana daya kenan sannan ina yi, ah, da daddare. Yauwa da rana da daddare kwana da nake yi kenan.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwa mai sanyi amma sai dai daga baya dai gaskiya na rage. Sabida ruwan, ruwa mai sanyin ya so ya ɗan kawo min illa kwanakin baya. Da sai da na yi tashan magani, na yi tashan magani kamin na samu sauƙin abun. To tin daga wannan lokacin nan sha alwashi gaskiya ba zan daina shan ruwa mai sanyi ba. Amma sai dai zan rage, zan rage shan ruwa mai sanyi. Yauwa sabda ruwa mai sanyi duniya ne. Da sanda ka je kaɗan sha wahalanka, kaɗan sha wahalanka to musamman cikin rana. To abin da yafi kyau, yafi dacewa mafi daraja babu kaman ka samu ruwa mai sanyi ya ɗora a maƙogoronka domin ka, ka, ka samu sauƙi musamman lokacin zafi. Yauwa. Dan haka ina shan ruwa me sanyi. Amma ba ko yauahe ba kuma.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To, aƙalla ni dai ina iya tafiya da takai ya ƙimanin, ah, irin tafiya wadda bata wuce ah, kilomita takwas ba zuwa goma. Eh, ina iya tafiya da takai ƙimanin takwas zuwa goma kilomita. Yauwa in je, in dawo daga inda na tashi. Inna yin tafiya sosai.